Kwarai kuwa ina kallon taurari da dare. Domin taurari abubuwa ne wa'inda suke haskaka mana duniyarmu da daddare a sama, kuma bugu da ƙari ga kuma daɗin kallo da ƙayatarwa. Taurari abubuwa masu amfani kwarai da gaske domin gano inda abubuwa forijan suke.

Aƙalla ina karɓar kira sau goma kullum a wajen aiki. Ina karɓar kira daga ɓangaren magabata na a wajen aiki domin faɗa mun yace ayyuka ya kamata su wakana. Sannan kuma ina karɓar kira daga ahalina domin sanin yace ahalina suka kasance a gida da kuma wasu abubuwa da ka iya tasowa a gida. Aƙalla ina karɓar kira sau goma a kullum a wajen ayyukana.

Abun da yake sa ni dariya shine in ga yara suna annashuwa da junansu, suna wasa tsakaninsu, suna raha, suna jin daɗi. Kuma yana daga cikin abun da ke sa ni annashuwa shima inga wani mutum ya taimaki ɗan uwansa, ya ba shi sadaka ko ya mai wani abu wanda ya dace. Abubuwan da suke sa ni dariya suna da matuƙar yawa. Ɗaya daga cikinsu akwai barkwanci. Barkwanci sosai. Ina matukarsan barkwanci domin barkwanci yana sa ni dariya sosai.

Ina son gidan abinci wanda ake kira McDonald's, domin abincin McDonald's yana da matukar daɗi da inganci. Kazarsu tana matukar bani nishaɗi, ina matukar jin daɗin wannan kazar. McDonald's gidan abinci ne mai inganci ga kuma daɗi, ga kuma iya kula da haƙƙin wayanda suka zo siya, wato masu saye kenan wayanda ake kira customers.